A mafi yawancin ƙananan yara ba a cika sa su ayyuka ba an fi barin su da wasanni irin nasu, da kuma karatu a maimaicin karatun abin da su ka koyo a makaranta, da kuma a yan tsalle tsalle irin nasu na motsa jiki, sai dai a wasu lokuta akan ɗan sa su ayyuka na miƙomin wannan ko karɓo min wannan.

A, dai keme mu mutane ne da muke da al'ada ta labarai. So akwai labarai iri daban daban da suke gudana a gidajen rediyo, na soyayya, na jarunta, wanda gidajen rediyo suke karantawa. Yanzu kuma da zamani yazo ana karanta su a handles na social media. So akwai ni labarin da ya fi ɗauka hankalina, shine labarin ruwan bagaja.

To a ɓangaren motsa jiki, wasan da na fi so shine ƙwallo, domin shine nake tun ina yaro na har zuwa yanzu a matsayin abin da nake yi a matsayin motsa jiki. Don haka ita wasan ƙwallo wasa ne da ko ban buga shi ba sai naje na kalle shi.

Bik mu na yi ne ta hanyar tara 'yan uwa da abokan arziki, a ci a sha, a yi raye-raye, a yi addu'o'i da fatan Allah ya ƙara raya mu ya kuma yi ma rayuwar mu albarka. Wannan sune hanyoyin da muke amfani dasu wani lokacin hammukan bar gidajen mu, mu je wajajen wasanni na makamantansu.

To ai, da yake zamani kullum bunƙasa yake ana sababbin kere-kere. So dan haka yanayin motocin da ake safara na zuwa gari zuwa gari wanda ake dogayen tafiya dasu suna canzawa iri daban-daban. Yanzu akan kawo motoci na zamani dogaye, sannan kuma akwai 'yan tsaka-tsaki, sannan kuma akwai ƙanana. Duka ana amfani da su sun canza tsarin tafiye-tafiye inda ya zama cikin sauƙi da sauri.

To, nazari shine abun farko kakan kalli al'amarin, ka yi mashi kallo na tsanaki sosan gaskiya sannan idan ka kalle shi kallo na tsanaki sai ka tafi cikinsa ka yi abin da ya kamata wajen zartar da hukuncin da ya dace da ita. Matsalar da kake fuskanta a daidai wannan lokacin.

Wasan ƙwallo ne wasan ƙwallo wanan shine mukeyi tun ƙuruciya harzuwa yanzu munayi kuma muna zuwa mukalla mukuma buka. So da shi muke motsa jiki domin. A yanzu ba za mu iya yin shi da ƙarfi da kuma wannan yawa kamar yadda aka yi lokacin yarinta ba, amma har yanzu shi muke yi.

Shi yana faruwa ne daidai da lissafin da ka samu daga abin da ya wuce na watan baya, da kuma abin da ya rage, irin wanda ake cewa carry over, abin da baka kammala ba na watan baya sai ka ɗora shi a lissafin watan gaba, so sai kuma ka auna da abin da ke shigo maka domin ka daidaita.

Aƙalla a cikin area da nike ko kuma unguwar da nike yankina ba za a rasa kaman mutum dubu ɗaya ba saboda unguwar tana da girma amma dai inada yakini akan cewa mutanen da na sani basu wuce mutum ɗari zuwa ɗari biyu ba saboda unguwa ce da take da girma sosai.

Haka ya kamata domin irin lissafin su ba ɗaya bane. Lokacin da za ka yi magana da ƙaramin yaro, za ka tausasa, za ka daidaita lissafin fahimtarsa da abin da kake so ko kace saƙon da kake so ka isar masa. Maimakon shi babba yana da cikakken hankali sannan ya iya harshen yana iya gane, duk salon da ka yi amfani da shi wajen isar da maganar gare shi, ko ince isar da saƙo gare shi.

Ha ɗaya daga cikin ƙarin maganan da nake yawan faɗa shine "Mai kamar zuwa kan aika." Mai kamar zuwa kan aika yana nufin cewa kana mu'amala ne da mutumin da ya dace a yi, nagartacce wanda ka san zai yi abin da ya kamata.

Yadda ake biki a da, ana yin wasu abubuwa ne a ƙarƙashin tsari na gargajiyar. Bahaushe. Don haka, za ka ga akan yi taro, a yi bikin ranar iyaye, a yi bikin ranar gargajiya wanda ake ce ma "ƙauye day", so da makamantansu a yi shaɗi, a yi sharo, a yi shantu, a yi kwambe. Amma yanzu an koma ana yin komai na zamani. An aro daga wasu yarurruka. Ana yin ranar Larabawa, wato Arabian day, sannan ana yin cin abinci na wanda ake ce ma "Reception", sannan kuma ana cin abincin dare wanda ake ce ma "Dinner", duk domin ƙayatar da biki da a-a kafin a kai amarya gidan mijinta.

To yawanci tsofaffi sunfi amfani da waya mai dannawa maimakon mai taɓawa. Android sunfi amfani da button. To dan haka kuma a yawanci lambobin basa iyayinsu yadda yakamata. Sun musu ƙanana ga kuma tsufa. To dan haka muna taimaka musu wajen gane yadda zasu daidaita hannuwansu akan kowane maballi domin suyi amfani dashi.

Na farko, tawakkali da miƙa komai izuwa ga Allah, da gyara lissafi da duba kurakuran da aka yi a gabaya domin ganin an gyara su a gaba ba a maimaita su ba. Wannan sune hanyoyin da ake amfani da su ko muke amfani da su domin ganin an gyara dukkan al'amari da kuma ya yanayi yayi matsatsi.

A'a muna samo ruwa mai kyau, ka samu sabulun ka ko omo mai kyau mai nagarta wani lokacin mai ƙanshi ka saka a ruwa ka jiƙa kayanka, sannan tsumu zuwa wani lokaci sannan ka zo ka wanke su. Idan ka wanke su ka ɗebi ruwa wanda ba sabulu mai kyau ka saka su a ciki ka matse su sannan ka shanya su.

To, lokacin abin mamaki ne a gan ka da wayar hannu. Sai wane da wane. Lokacin na zo na yi waya, wanda na zama sarki a cikin abokaina. In rinƙa kwambo ina kuri, ina ɗaga kafada ina da waya. Duk wanda zai waya sai ya zo ya roƙe ni na bashi sannan ya yi waya.